Karamar kalma mai yawan aiki a zancen Hausa, ku bayyana lokutan da take fitowa. Karamar kalma kamar "na gode" ko kuwa "ka yi hakuri", eh, "sannu". To wannan kalmomi su kan zo idan mutum ya yi maka wani abin da ka ji dadi sosai, to za ka iya ce masa "na gode". Ko kuwa maganan, eh, kamar "sannu", idan mutum ya yi aiki wanda ya gamshe ka, to ya kamata ka ce "sannu".

Sisi, kwabo, dala kalmomin kuɗi da na da ku faɗa waɗanda kuke ji daga dattawa. Dattawa sukan amfani da wannan kalmomin duka. Wani lokaci suka ji su sukan ce ba ni da sisi ko kwabo. To da yawa na kan ji su suna yin amfani da wannan kalmomin kuɗaɗe.